Lallai ina amfani da tafarnuwa domin yana ƙara ingancin jiki sannan ina maganin sanyi. Ina yawan amfani da mu'amala da shi.

A yarunta na gantuwa lokutan da muke tare da abokanan mu gaba ɗaya muke cin abinci tare muyi wasanni tare, lokuta ne na nishaɗi sosai.

Ina amfani da matashin kai guda ɗaya shi na ke amfani da shi wajen togare kayina. Yana tallafa min wajen ingancin bacci sosai.

Wutar lantarki daman kamun ace an ɗauke, mutum yakan tanadi duk abubuwan da yake buƙata. In ma caji ne da sauransu in babu za ka iya kai caji ko kuma ka yi amfani da na power bank ɗinka.

Ba na son gurare masu hayaniya, sa ka makon za su hana ka natsuwa, za su hana ka mai da hankali kan abubuwan da ya kamata ace ka yi don haka na fi son guri wanda babu hayaniya.

Da yamma idan na dawo kafin mu na kwanta in yi akwai buƙata abun da zan yi, wasu lokuta na kan fita da abokanai gudan hiran mu, muɗan taɓa hira kamun mu dawo mu kwanta.

Na fi son bukukuwan sallah, a shekara mukan yi biki biyu akan. Girke girke da soye soye na nama da sauransu, akwai nasihaɗi sosai.

Tufafi ya danganta ne, wasu lokuta akan wanke tufafi ƙarshen mako, wasu wasu lokuta yakan kai mako biyu ko uku ko wata wani lokaci yakan fi haka.

Ba na iya ɗinka tufafi idan akwai buƙatan haka, nakan ɗauki kayana in kai shi ga teloli da suke ɗinki su ɗinka min shi.

A wayata nakan ajiye abubuwan da suke da muhimmanci waɗanda ba su da muhimmanci nakan goge su sannan idan har bai wadace ni ba nakan sai memory.

Indai sauƙin mu'amala kake ne ma, to lift ya fi saboda yana rage wahala kuma yana sauri. In kuma kana so ka motsa jiki zaka yi amfani da matakalan.

Gashin mu mukan wanke shi idan yayi yawa, kullum da safiya. Akan wanke shi sannan a taje shi. Idan akwai mai akan sa masa mai.

Muna amfani da gidan sauro, ah, suna tsare mu daga sauro, ah, da sauran ƙwari da daddare haka. Shi ne mafi kyan magani na sauro.

Wannan ɗabi'a, tun muna yara ake koya mana a ciyayya. Mukan tai mu ciya kowa ya kawo abincinsa a haɗa a ci tare, domin a nuna wa al'umma cewa akwai, akwai albarka cikin haɗaka a ci abinci tare.

Eh to, mukan ɗan dai taɓa, mu kan ɗanyi waƙa ɗin amma ba mu san cewa mun iya ne ko mu iya ba don wanda zaiji ne zai ce maka ya yi ne ko bai yi ba.

Lallai ina son karanta littattafa domin sukan, koya maka ilimim muka mabambanta sannan, sukan, kawo maka wayewa na zamuna mabambanta.

A duk lokacin da na tsinci ka ina a guraren aiki ko koma bayan wannan indai akwai ƙa'ida, nakan yi ƙoƙarin ganin na cimma wannan ƙa'ida ɗin.

Da safiya wasu lokuta akanci ɗan wannan dankali soyayye ko ɗumame ko ƙosai da sauransu a haɗa da shayi da biredi.

Ah, na kan yi wasu lokuta haka musamman idan na gajiya da sauransu. Na kan yi haka in riƙe in jingina haka.

Ban cika motsa jiki ba, amma wasu lokuta na kan yi, ah, musamman da keke na kan samu inɗan zagayagari ko kuma naɗan fita bayan gari haka.

Ah tafiya musamman idan ina da gurin da nake buƙatan isa da wuri nakan tafi da hanzari. Idan bana da buƙata kuma nakan tafi daidai da yadda ake abun nan.

Unguwar mu irin tsoffin unguwannin nan ne akwai ahali mabambanta, akwai yara sosai shi yasa ba ka cika samun salama ba kullum hayani ya ne.

Na fi son AC domin shi yana da mabambantan yanayi, zaka iya sa shi ya mayar maka da waje sanyi sannan wurin akan iya sa shi ya maida waje da ɗumi. Am, ya fi fanka ɗin.

Idan na samu sarari na kan yi bacci da rana domin rage gajiya. Yayinda ka samu ka rage gajiyan da ka ke tattare da shi za ka iya samu kaje kayi sauran ayuka.

Nakan yi tsaki lokutan da aka min abun da raina bai so ba, ko na sa a yi abu ba a yi ba, ko kuma aka ɓata min rai.

Mukan, yi amfani da jakukunan banbanta ma su mabanbantan launuka, wasu kowa dai da kalan wanda yake so.

Ah, mukan tashi da safiya mafi yawanci ƙarfe dai da sassafe haka. Idan muka tashi mukayi ibada saimu shirya mu tafi guraren aiki.

O waƙa muna dai ji amma ba ma yi a cikin zuci gaskiya. A wannan ba'a ɗabi'a mu bane ba mu cika yi ba gaskiya.

Ya dangane de wasu lokuta takan kama kai bayan hakan, a amma mafi yawan lokuta akan nishi ne lokacin aiki, idon an gama a tashi.

Matsaloli a aiki idon ta ɓangare na ne zan yi iya ganin ƙoƙari na domin magance su. Sannan idan ba ɓangare na ba ne to zan bada shawaran a maganace ɗin.

Mu kanyi amfani da tawada shuɗi idan rubutu ne irin na boko kona zamani sannan muna amfani da bakin tawada irin rubutun allo da sauransu.

Ruwa ba ma rage adadin gaskiya leda da muke sha, sai dai mukan sha ruwa mai yawa musamman irin lokuta na zafi ana shan ruwa sosai.

Na fi son yanayin ɗakin da bai da haske sosai sannan ba hayaniya a kusa, sannan kuma babu ciko wan kayayyaki a ɗaki.

Ƙungiya muna amfani da yawanci ana amfani da ƙungiyoyin da suke alaƙa da aiki da akeyi sai azo ayi haɗa ka wajen ganin kowa yaci gaba.

Yara suna tsaftace gida mafi yawan lokuta sau biyu a rana wasu lokutan kuma yakan kai ayi sau biyu ko sau uku gwargwadon buƙata.

A gidajen mu, a yawancin matasa sukan ƙoƙarin ganin sun taimaka ma iyaye dan kowa yakan kawo gwargwadon abun da aka samu. Wasu lokutan ma su suke ɗaukan ɗawainiyan gidaje.

A lokaci ya kan jujjuya ne. Wasu lokuta na kanji kuzari da safe sannan wasu lokuta kuma na kanfi kuzari da yamma koda rana, lokuta ne suke canzawa.

Na fi son auduga, tufafin auduga domin suna da ƙargo ba, ba sa mutuwa da wuri sannan suna da matuƙar amfani a ranakun sanyi.

Eh ya danganta ne. Eh mu dai ga wasu kan mu na yi da sauri, ah sannan aka kwatanta da wasu kuma ba ma sauri to don iya cewa muna dai tsaka tsakiya.

Nakan kunna sanarwa na applications in musamman idan ina amfani da shi sosai kuma yana da muhimmanci a guri na.

Muna amfani da lambobin QR musamman wajen, ah, ture-ture idan za muyi turin abubuwa mu kanyi amfani dashi. Sannan kuma idan zamu kaiga website muna amfani dashi.

Idan muka isa wuraren ayyukanmu, akwai abokanan aikin da ake samu a guri na farko. Abin da ya dace shine a gaggaisa da su sannan a duba abin da ya kamata ayi.

Muna tare da waɗanda suke kiwon kaji kuma da ke ko'ina a bayin kiwo da ake tsare su bane. Mukan je ko karar su da safe da carar su da sauran su.

Wayata a mafi yawan lokuta da dare ne idan muka dawo idan akwai wuta muka makwanta mukan ɗora shine da safiya mu tashi da caji. Idan ya wadata shikenan sai kuma dare.

Ba ni da guda da na riƙe na musamman da nake cin abinci, sai dai kullum wurin da suke da abinci mai inganci da nagarta, sannan yake da sauƙin kuɗi ina so.

Daga cikin abunda nake yi don nishaɗi shine nakan eh, tattauna da abokanan mu. Mukan je akwai wurinda muke hira, a mu kan je mu hira sannan nakan yi kallace kallace.

Ayyukan mu a gida shine lura da yara da kuma ayyuka da suke ɗin akan sa su share share da sauran ayyuka na gida mu kuma mune masu lura da ayyuka da suke yi.

Yara suna share gida sau biyu zuwa sau uku. Suna yi da safiya kafin su tafi karatu, sannan suna yi da rana idan gida yayi datti zuwa da kuma la'asar.

A ina sayan abinci na bakin layi dalili kuwa shine kana taimakawa waɗanda suke tasowa a kasuwanci sannan abincin yafi arha.

Lokacin hutawa mafi yawan lokuta mukan, eh, mukan yi shi ne a gida a cikin ahali da abokanai da sauransu. Mukan sada zumunta da sauransu.

Makullai, idan har ba na mutum ɗaya bane akan samu wajen da ake ajiyewa na musamman, sannan mutane ana yawan sa shi a aljihu a tafi da shine.

A saƙon ni amafi yawan lokuta ana yawan duddubawa. Dalili kuwa shine domin a san irin saƙon na, aiki da ake umarta a yi da sauran su musamman in ana firi.

Goro yana daga cikin ciye ciyen da in ka saba amfani da shi da wuya ne ka iya ajiye shi, adon haka bana son in yi sabo da shi.

Ɗaukar hoto a ba ɗabi'ata ba ce sosai. Nakan ɗauki hoto ne in akwai buƙata haka ko ko muhimmi ne. Haka kawai ban cika ɗaukan hotuna ba.

Idon har a gurin aiki a a buɗe, a ƙofa take ta bada shawari ta kama ko muna bayarwa. Idan kuma ba a buɗe ba ne, to gaskiya sai an buƙaci haka.

A shagunan mu daman, mukan sayar da kayayyakin abinci ne da kayayyaki na aikin yau da kullum da ake yi. Ah wannan su ne shagunan da muke zuwa domin cinikayya.

Ba mu cika rubuta adadin kuɗin da ake kashe a koda wani lokaci ba, amma mukan ware kuɗin da ake buƙata a cikin aiki.

Tsuntsiyar da muke amfani da shi kala biyu ne. Akwai tsuntsiyar laushi, ita aka yi amfani da gurin laushi da kuma gurin wannan. Sannan akwai tsuntsiyar kwakwa da muke amfani da shi musamman wajen yin sharai guraren da da suke da kwatami da sauransu.

Ah na fi sha'awan shinkafa shine nake so ana sarrafa shi a gurare mabambanta. Akan yi dafa duka, akan yi da mai da yaji da sauran abubuwa dai akan iya tuwo ma da shi.

Inganta aiki mukan yi ƙoƙarin ganin mun inganta dalili kuwa shine idan har aikinka bai ingantu ba, a waɗanda ka ke tare da su za su dai na mu'amala da kai. Don haka wajibi ne ba zaɓi ba.

Ah rubutuna ba yabo ba fallasa suna da kyau, um sai dai ba ƙololuwa ba. Idan aka kwatanta da wani, eh yakan fi na wa kyau.

Ina ajiya a yanar gizo idan har abin muhimmi ne ya kama, kamar saƙonnin, um, WhatsApp da sauransu da lambobin waya haka.

A ban san meye fikitin tufafi ba, a ba zan iya faɗin wani abu mai tsawo game da wannan ba.

Ah muna da launuka mabambanta. Akwai kowa ya kan sa bango gwargwadon irin kala na launi da yake buƙata. A dan haka mafi dai yawa akan sa mai duhu haka.

A kasuwa mukan je da buƙatu mabanbanta, wani yakan sayi abinci, wani ya sayi kaya wani ya sayi ababen hawa. Kowa dai da abun da yake saya babu guda ɗaya.

A mafi yawan lokuta, teburin gurin aiki akan ajjiye na'urori da takardu da kuma fayils da sauransu abubuwa da ake buƙata akan ajiyesu.

Mura mafi yawan lokuta idan ya kama mutum yakan jima bai fita ba, idan har bai yi tasiri ba nakan barshi, idan kuma ya yi tasiri nakan je na nemi magani na sha.

A kalmomin sirri mukan yi ƙoƙarin ganin cewa mun yi amfani da kalmomin da suke da sauƙin kiyayewa sannan mabambanta. A'a, don haka ba za ka sha wahalan tuno shi ba.

Ah nakan yi ƙoƙarin ganin duk ayyukan da aka kallafa min na kawar da su, sai dai umm da kuma inganta aiki din domin a samu a a fahimci abin da kake yi da gudummawa a ƙara maka aiki.

Abinci mai yaji ina so saboda nasa ba cin abinci mai yaji kuma bai cika tasiri gareni ba ah shiyasa ma nafison ɗin.

Duk garuruwan da suke da ababen more rayuwa da kuma al'adu da guraren tarihi da sauransu, a na ci gaba, ba za ina buƙata.

Bamu da Wi-fi na gida amma mukan kowa ya kan amfani da wayar sa ya sayi data, a, yayi amfani da abun da yaga dama.

Muna ƙoƙarin lizimtar addu'a. Kullum mu kan yi a lokuta mabanbanta. Mu kan yi, eh, da safiya mu kan yi, can yamma, a muna yi.

Yana daga cikin ɗabi'un da aka koya mana tun a yaronta. Idan mutum zai yi hamma, ya ɗan sa hannun sa ya ɗan tare, ah kada ya buɗe baki haka.

A ba ka da zaɓin abun da za ka yi idon ana ruwa. Duk inda ya same ka dole kaɗan tsagaita. Idan ya same ka guraren ayyukanka, shekinanka ci gaba da yi. Idan kuma ya same ka a gida sai kaɗan dakata.

Muna aje dabbobi na kiwo a dabbobin gida ne haka sanda wasu sukan yi amfani da karnuka sai ɗai ɗai ku amma da kuma irin yakuliyoyi.

A duk gurin da nake da gurin zuwa, musamman in abu yana da muhimmanci. Nakan yi ƙoƙarin ganin na riske wannan waje akan lokaci, domin a komai ayi da kai akan idonka.

Waya babu sa'o'i takamammai da muke amfani da shi, sai dai a mashiyawar lokuta mukan yi amfani da na'urar mu ta waya.

Wasu sukan yi hidindimmu lokutan bikin haihuwar su, sukan iya kai ga girke-girke ko kuma sayen, ah, cake haka a zo a taru a ci abinci, amma da yawa basa yi ina daga ciki.

Abinci idan akwai ragowa akan yi ƙoƙarin bani ganin an ba wa waɗanda suke buƙata kamar yara haka da suke kusa ko almajirai.

Cinikaiya, um, ranaku-ranaku ne. Wasu lokuta akan yi ciniki mai yawa, sannan wasu lokuta kuma akan yi saɓanin haka. To ya danganta da lokuta ne da kuma buƙata.

Ayyuka akan kintsa sune gwargwadon buƙata da muhimmanci. Idan aiki shi ya fi a to akan fi lura da shi, musamman in a cikin ƙanƙanin lokaci ake bukatan shi.

Kyauta nakan bayar da kyauta. A wacce ah in mutum ya na da dama yayi amfani da ita ya sayi abubuwa da dama wato kuɗi. Nakan ba wa mutane kyautan kuɗi.

A yana da matuƙar muhimmanci a kasuwanci ka san wurin da ya kamata ka gina shi karan kansa kasuwan da kuma mutanen da ya kamata ya zamo su ne target ɗin ka.

A'a, hutu a kullum na fi son in yi shi kusa da gida, domin akwai damammaki a gida ɗin sannan za ka ga abokanai da ƴan uwa da kowa ɗa kowa.

Nakan yi kira na bidiyo musamman idan mutanen da nake yi da su idan basa kusa suna nesa. Ah bazaka iya riskarsu ba sai a yi.

Ah lokutan da ake aiki mu kan yi ƙoƙarin sadaukar da wannan lokaci ɗin domin aiki. Sannan lokuta kuma da muke gida mu kan ƙoƙarin sadaukar da shi ga ahali da abokanai.

Nakan yi ƙoƙarin ganin na bi matakan da suka dace kamar rashin ziyartar guraren da suke ba tsaro da kuma lura da sabbin abubuwan da ba ni na saka su ba in cire.

Ah, ba ma tawa kaɗai ba, kusan yawanci wayoyin zamani ne yanzu suna da wannan sukan daidaita haske da kawunansu sai dai idan wannan hasken bai maka ba ka iya canza shi daidai da yadda kike buƙata.

Mun iya ɗaure kulli mabanbanta wasu ana kulle su ne domin su riƙe sosai, wasu kuma duk da su riƙe akwai sauƙin tsincewa ya danganta da gurin da ake buƙata ne.

Kasuwa. Kullum mukan je kasuwa, mu damancan muke. Aa, mukan fita kasuwa da safe sannan mu dawo irin da yamma haka bayan mun kammala aiki ko kuma da dare.

Ah, idan har ah akwai farin wata musamman, ah ko kuma na samu dama ɗin na kan kalla domin yana sa nishaɗi ah da sauransu.

Ba ma yawan amfani da kalanda sai dai idan har buƙatan ta kama. A mafi yawan lokuta, kowa yakan kiyaye ranakun da yake da abu mai muhimmanci.

Na fi son ji wanda bai da ƙara sosai bai da irin tada hankalin nan. Akwai wanda za ka ji har yana ratsa cikin ƙullanka bana son irin wannan.

Ah, mafi yawan lokuta nakan yi amfani da wanda kamfanin wuya suka samar da shi ne. Wasu lokutan kuma nakan yi amfani da irin WhatsApp ko kuma Telegram da sauransu.

Na kan yi ƙoƙarin naga duk wani lokaci da nake da aiki, musamman muhimmi naje akan lokaci domin fara aiki akan lokaci ɗin yafi muhimmanci.

Ah za su kai irin biyar haka huɗu ko ma shida. Domin akwai mutane mabambanta sannan ah kowa yana amfani da shi kaga bai kamata a nema a rasa ba.

Buri a wajen aiki shine ganin an bunƙasa ma'aikata sannan abubuwan da ake so a cimma an cimmasu a lokutan da ake amurade.

Nakan kunna na yi amfani da shi amma ba kullum ba. Amma lokuta lokuta nakan yi amfani da shi domin, ah, yana sauƙaƙe aiki.

Idon har alhakina ne magancen matsala a gurin aiki, nakan yi ƙoƙarin ganin na magance idan kuma na gaba da ni ne ko wasu ne, nakan yi ƙoƙarin tunatar da su.

Ina da agogon hannu mabanbanta, sannan ina amfani dasu a ayyuka mabambanta. Lallai ina amfani da agogo. Eh, ina son agogo.

Ina ƙoƙarin ganin cewa na jagoranci mutane cikin adalci ta hanyar sauraron koke-koken kowa da kuma ganin hanyoyin da suka dace domin, a gyara al'umma ɗin.

Mafi yawan lokuta na fi son kayan gishiri, aa, don sun ɗan fi lafiya a kansu kaɗan. Amma wasu lokuta na kan yi amfani da kayan shugan ma.

Aiki na kanduba yanayi ne idan har ni nake da alhakin yanka abun da ya dace to nakan duba abun da ya dace. Idan kuma haƙƙin al'umma ne a haduwa, zartar da hukunci to wannan haƙƙin al'umma ne.

A, barkono ko yana da yaji ko baida shi ba damuwa ta bane, sannan koda yana da zafi sosai zaka iya sa ɗan daidai ai ba sai ka sa dayawa ba.

Ina son yanayi madaidaci, babu zafi sosai sannan babu sanyi sosai. Bana son hayaniya, a bana son matse da surutu.

Oh yana gorgodon buƙata ne, sannan wasu lokuta in kana sauri taksi ya fi, sannan in ba ka sauri ah bas ɗin ya fi.

Ah kayan itace kowanne ma ina so. Musamman kankana da guava da. Ina so dai sabida duka suna ƙara lafiyar jiki.

Idan har ah ba lokaci mai yawa ba ne za ka ɓata za ka iya zama. Sabanin wannan ah yana cutarwa, da haka ina ƙoƙarin guje masa.

Mafi yawan mu a nan muna yin girki ne da itace. Don haka sanannen abu ne kusan kowa da itace yana yake amfani shi.

Daga cikin abubuwan da nake yi domin kiyaye lafiya, ina ƙoƙarin motsa jiki sannan kuma abincin da nake ci ba kowane tarkace bane nake amfani da shi.